Gaskiya ba na iya jurewa sabida, ina da ciwon ciki ulcer. Wato ƙan ainihin idan na ci wani abinci mai barkono wani lokacin, kuma yajin ta min yawa, tana ja min matsala cikina ta dinga juyewa. Idan ba har sai na je bayi ba kusan sau biyu sau uku, a rana zai iya kai sau biyar. In har na ƙara cin abincin, misali da rana da yamma to har washe gari ina kan zuwa bayi. Kuma ba wani ƙwaran ban gida nake yi ba sabida haka ina nisantawa barkono mai yaji sosai gaskiya, saboda iya jan min illa. Wani lokacin ma har sai na sha magani kamin na ji sauƙi.

Ai ruwa mai sanyi duniya. Saboda domin talaka da bai iya siyan lemon turai ba, ka ga sai ya dage wa ruwan da Allah ya bamu kyauta. Saboda haka yanzun nan ma na dawo daga gidan ruwa na je na siyo pure water masu sanyi ledoji guda biyu. Saboda wutar unguwarmu ta samu matsala kusan wata biyu yanzu ba wani al'amarin da ta zo na alkhairi a cikinta. Saboda haka zuwa-zuwa ina zuwa gidan ruwa in je in siyo mai sanyi in zo in ajiye a fridge dina yana iya yin kwana uku kwana huɗu da sanyinta. In ta zo ta ƙare sai in je in nemo wata kuma. Saboda haka ina shan ruwa mai sanyi sosai musamman lokacin zafi yadda Ramadan ta kusa hakan nan. In babu ruwan sanyi ana samun matsala sosai wajajen kamar a karya azumi saboda zafin yana sa mutane suna zufa sosai. Ana yada ruwa daga jiki kuma ka ga abin da ake fitowa daga jiki dole ya kamata a rika mai da shi. Saboda haka ruwan sanyi yana ɗan daidaitawa jiki, temperature wani zubin har kaji ɗan sauki-sauki tun kafin ma ka ci abincin shekare a azumin ma. Sabida haka ina shan ruwa mai sanyi sosai.

Saƙonin aiki ina dubawa kusan kowane lokaci da nake tara da wayana. Saboda ka san yanayin da abubuwa suke, akwai buƙace buƙacen da za su iya shigowa. Kuma idan ba na cika dubawa kullum ba, wasu abubuwa za su yi ƙasa ko kuma wasu ba zan gani ba, ko kuma wasu masu muhimmanci za su iya wuce ni kuma ban san da su ba. Sakamakon kuma dubawan yana sa ko wurin hanyar neman kuɗi ne idan mutum yana nema. Dole ya kamata yai daga dubawa kusan kullum. Saboda ba ka san menene za a turo ma a wane lokaci ba. Musamman ni da nake neman karatu a ƙasar Turai, ina jiran saƙonninsu da yawa da za su zo. So haɗe da na aikin duk ina ta duddubawa saboda in samu kar ta wuce ni ban san da ita ba.

Eh, ina takarar sabbin kuɗi sabida ni da ma ina son adana su sosai sabida ba kowacce kuɗi take ban sha'awa ba. Sabida haka wani lokacin in na same su, kamar misali, jiya ma da na hau mashin na je wajen aiki, wata sabuwar ƙarshe na ba da shine mai mashin ɗin shi ma sai ya mai damin wasu sabbin canjojin da ya bani. Sabida haka na yi ajiyarsu kuma ko dan kallon su ma kawai ne ina son ajiyarsu, ina kallon su kawai.

Eh, ƙwarai da gaske. Ina rufe baki lokacin hamma, sabida a addinance an ce mana mu riƙa rufe wannan bakinmu sabida akwai wata magana ma da ban tabbatar ba ko a addinance ne, ko ko a Hausance ne aka ce wai idan ka yi hamma ba ka rufe baki ba, shaidan iya maka fitsari a cikin baki. Sabida haka, na saba tun da daɗewa idan zan yi hamma in rufe baki. A addinance kuma an ce in ka yi hamma sai ka ce "Audhubillahi minashaiɗani rajim" ka ga ya ɗan kusanci maganan Hausawan da shaiɗan iya zuwa kenan in ana hamma to, banda ya sa kenan.

Ba shan madara kaɗai nake ba. Ina shan madara sosai. Ina so kamar ba gobe ba. Yanzun haka ina da madara roll ɗaya da wani abu a ajiye. Suna kallo na ina kallon su. Saboda ni ina son shan madara sosai ba kaɗan ba. Ina son madara tun da daɗewa. Idan tun ina zuwa makaranta baba ta tana siya mun madara gwangwani in tafi da shi makaranta. Har na zo na fara zuwa jami'ai university da kaina ina siyan madara roll da yawa, sace da yawa. Wani lokaci ƙataton gwangwaniyi na siya. Musamman shekaru biyu da suka wuce a baya na lokacin da Ramadan ta kusance shi ya da na siya ƙatoton madaran peak gwangwanin ta dubu tara lokacin. Sai da na siya guda biyu ni ajiyarta. Kuma a Ramadan nan ina ga na shanye kusan duka. Saboda ni bana wasa da madara ba. Ina son ina shan abu in sa madara inji ta ta yi min sosai. Na ji madaran ko shayi har zan sha. Ina shan shayi da madara isasshe. Ba shayi mai ruwa ruwa ba ko kuma wani shayin da zaka riga sha kamar ba bambanci kana shan kawai kana kurɓa ruwan. Ruwan ma ba mai kauri ba ne. Saboda ka san ruwan ma kala kala ne. Ruwan rijiya, ruwan famfo, ruwan sama kaurin ya bambanta. To ina sa madara sosai a kusan komai. Maɗa tanci in zan sha gari ne idan ina da madara a gida zan saka. In zan sha kunu ne kamar yadda yanzu da nake haɗa kunu ina haɗa kunun kuɗan 'yan kudu kunun ana ce mata turanci akamu. Ina haɗawa ina da ƙwai idan zan sha zan sa madara a ciki. Idan har na zo akwai wata abincin 'yan Kogi akwa idan zan sha ina sa madara a ciki da yawa ma. Sabida haka kusan komai ina samu hanya ne. Akwai wata kuma ana ce mata maɗidi baƙa. Ana jika ta a bar baɗaɗa a cikin kwano a sa mata siga a sa mata madara. Saboda haka ni ina shan madara sosai sosai fiye da tunani.

Ina tafiyan kusan za a ce kilomita daya amma wannan sabida ina nan ne, ina iya tafiya har kilomita goma in takama. Sabida lokacin da nake makaranta akwai ranar da ina zuwa ɗan motsa jiki. Na gaya ma earlier ina zuwa motsa jiki. So akwai lokacin da na je motsa jiki za a je a buga ƙwallo a can wani sabuwar fili da aka yi can nesa da unguwar mu sosai kilomita uku dot takwas. Huɗu ne ko shida ne, na manta tsakanin huɗu da takwas. To a motsa muka je wurin ataho ainihin da gudu ni da abokina ba gudu sosai ba dai gudu ɗan daidai daidai irin wanda mutum ba wai yana bin abu ba ko kuma ana bin shi ba. Hakan muka yi da gudu muka je wurin sabida haka takawa kuma nisan takawan da zan iya yi babu iya ka misali in dai har zan samu abinci in ci kuma ba gudu zan yi ba.

Ina jira a layi da hakuri da natsuwa. Bana cika hayaniya ba, saboda na san doka yana da amfanin a bishi a yadda ya kamata a tare sabida zaman lafiya. Saboda haka bana cika hayaniya ba, duk inda naga layi ina bi a hankali a kwance. In jira, in lokaci na ya kai, sai nayi abin da ya kai ni, bin layin nan. Amma kuma idan naga wasu suna son su tsallaka layi ba sa son subita a yadda ya kamata ba, bana bari a kan nan ba. Ina tada hankali, sabida su san cewa bai kamata ace irin abun nan mutum ya zo, sauran mutanen da yake wurin ya ƙasƙantar da su kuma ya sa kan shi a gabansu, kuma babu kyau. Saboda haka ni ina zaman layi a hankali a kwance amma bana barin wasu kuma su tsallaka layi ba.

Hayaniya ban cika so ba tsakani da Allah sabida ko unguwar mu nan da nake zama kaga yanzu kaji yadda wurin yake shiru. Wancan ta je kasuwa, wancan ta je makaranta, wancan ya je aiki. Mutanen da suke gidan ma kowa ya kama kanshi ba mai hayaniya ba, ba mai surutu ba yaran duk basa nan ba. Duk unguwannin da nake zama har zuwa yau na fi son wurin da hankali kwance babu hayaniya babu takurae-takure babu hidimomi da yawa sabida haka haann yafi kwantar da hankali gaskiya. Sabida hayaniya wani lokaci iya sani idan in ka kasa natsuwa. Ina son in yi bacci amma ana surutu zan iya yin bacci amma ana iya tada ni kuma. Kuma ban san na fara bacci ban wani daɗe a azo a tada ni kuma ba abu mai muhimmanci ne za a yi ba sabida haka bana shirida hayaniya sosai ba.

Gaskiya ba na yawaita duba kalanda ba, saboda akwai kalanda a waya kuma babu kalanda a gidan wanda zan duba. Amma in kuma kana buƙatar ka sani ko ina duba har na waya ma, to eh kusan kowane rana ina kallon kalan nan waya. Ina ganin wace rana ake amma mafi yawancin lokuta ma ina sani. Sai dai wani zubin ne, shine idan maybe na daɗe ban duba ba shine ba zan sani ba ko ban tuna ba, sai in zo in duba in gani saboda na riƙe. Amma yawanci ina sanin wace rana ce, guda nawa ne a wata, wayar rana nawa ne a wata, kalan haka haka dai.

Ni na karanta noma ne a jami'ar Ahmadu Bello Zaria. Saboda haka kuma ina da, ina da, ina noma lokacin da, lokacin da damina take zuwa indan ana ruwa, ina zuwa noma. Musamman an gama ruwa sai mutum ya je gona, indan taki ne za a sa idan kuma wannan ne za a sa maganin feshi ne za a saka to duk wannan da ya zai ina zuwa. Kuma idan ina gida ina tare da ruwan saman sabida ruwan sama tafi ɗan sha kuma tana da tsauri.

Wannan ba abun da ya kamata ace muna faɗa ba amma saboda nan tsakanina da kai ne, na yawan taimakawa mutane ta hanyoyi kala-kala duk wadda ya dangana. Saboda babu iyaka'n bukatan da mutane suke abubuwa ba kuma baza a taɓa sani ba saboda kawai yadda ya zo duk lokacin da ya zo kawai ka ga sai a taimaka. Ba sai an jira maybe sai ana da kuɗi ko kuma wani abu ba. In wani na bukatan ruwa ne, sai ka ba shi. In wani na bukatan abinci ne, in kana da shi sai ka ba shi. Wani yana bukatan wani abun da kake da shi dai sai ka taimaka mai saboda duniya babu iyaka'n bukatan da mutanen bazasu taɓa ƙarewa ba. Don haka yadda ta zo ma sai ka taimaka, yadda ta zo ma sai ka ci gaba da taimakawa. Allah ya bada lada.

Makani da Allah babu kowa da ke ƙaffafa min ƙafa, babu kowa da ke goya min baya daga ni sai Allah. Duk buƙatar da nike so Allah a da kuma insha Allahu yake cika mun buƙatu na saboda haka babu kowa da yake ƙaffafa min baya. Ina nan kawai a matsayin ɗan adam wanda ke neman yin abubuwan da ya kamata a duniyar nan na samu a gama lafiya. Saboda haka ba kamar wasu bawani da mutane manya manya suna ba musu, yawancin abubuwan da za su iya yi za su yi ba mai musu magana ba. Ba kome tuni ba irin haka bane. Babu wanda ya ƙafa min baya.

Kuɗin lantarki a nan a wata yana kai dubu goma. Amma bai kamata ta ba sai ace mana mu bada dubu goma, dubu ashirin kuma asali asali kuɗin lantarkin wutan kai bai wuce dubu biyu, dubu uku ba. Amma wai saboda ƴan gidan a da da da wai bashi aciki. Yaya haka mu kuma in mun so mune muka kawo. Kayan mun zo munshiga gidan muna zama gidan hayane. Sai a ce mune zamu biya bashin. Shiyasa ake ƙara abubuwa a sama yan dubu biyu, dubu uku. Ya ke kaiwa dubu goma, dubu sha biyar wani zubin. Kuma Dama sa'a ne aka kawo yanzu yana iya kaiwa kwana goma kamin su zo su ƙarbi kuɗin bil ɗin lantarkin wuta. So kamin lokacin mutane ana ɗan tarawa, ana tara wasu basa badawa wasu suna badawa duk ana haɗawa ana haɗawa. Saboda idan NEPA suka ƙara dawowa sai a biya su.

Ina son kindirmo, na fi ta hankali. Ina son kindirmo da kuma fura a ciki, da kuma in ƙara sa peak milk, ƙara sa siga, tashi siga sosai. Ina son maganin kindirmo. Amma bakin kindirmo kuwa ina son shi a kulu, ba ta koko, ba koko itariya ba. Koko na mutanen nan, saboda haka na mutane yawanci kudin nan. Ina son shan ta sosai idan babu kindirmo. Kuma wannan lokaci da in na ɗan jima'i, ina buƙatar siga, na gaji sosai a wani aikin da na yi, sai in sha lemu. Lemu masu gas, irin su coke kala-kala.

Eh, faɗuwar rana tana da ɗan wata irin sha'awa da take bani. Amma mafi yawancin lokacin bana zuwa kallon faɗuwar rana ba. Saboda lokacin daidai-daidai ina ɗan aiki wani zubin kuma ba lallai in sami lokacin zuwa kallon faɗuwar rana ba. Amma ina son kallo lokacin da fitana ya zo ya haɗu da faɗuwar rana. Watakan ainihin ina zuwa in je in kalla in yi abubuwan da zan yi. Saboda faɗuwar rana ba abun da ake gani a cewa ya a raina ba. Faɗuwar rana ikon Allah ne na matuƙa wanda yake nuna wa mutane daraja da girman Allah da halittarsa. Da yadda yake yin abubuwa saba ba wanda zai iya tsara irin abubuwan nan ba idan ba shi ba.

Ba na jin tsoron ƙwari fa. Kwata-kwata amma akwai wata ƙwarin da ana ce mata kuɗin cizo. Kuɗin cizo addabata ta yi. Ta addabe ni lokacin da nake kusan gama jami'a ta. Ta addabe ni, ta kusa ɗauke rayuwata. Sun takura mun, sun takura mun. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko bacci ba na iya yi hankali kwance ba. Sedaika ji ko wata cizo ko wani abu na yawo a jikinka yana shan jininka. Ba zaka ma sani ba. Saboda haka su kaɗai ne ƙwaran da zan iya ce ba wai matsoron su nake yi ba amma kawai ba na san ganinsa ba. Ga baɗaya ƙwarin kuɗin cizo dinnan. Kai amma yanzu na rabu da su lafiya.

Muna zaman lafiya da maƙwabci na. Ba ma faɗa ba, ba ma shiga kuma harkokin juna ba. Kowa yana girmama kowa kuma ba a samun matsala ba. Domin haka ban cika shiga harkar mutane ba dama. Amma to, tunda yake muna ɗan haɗuwan lokaci a waje shine ya zo ya zamanto cewa to, dole sai an dinga koda dan gaisa gaisaan nan. Wani lokaci wani maƙwabta ma kan kawo abinci. Ni ma in nayi da yawa na ga kuma kamar ba a ci abinci ba sai na kai. Iya ƙarshen maƙwabta kan mu ke nan gaskiya, ba wai tsose mai yadda wasu suke shiga giɗan juna, su dinga harka suna gulma to kaga, mu ba ma haka ba.

Ba ni da lokacin wanka ba. Ko wane lokaci ina iya yin wanka, ya dangana da yanayin yadda ƙasar take a lokacin. Ko akwai zafi ko akwai sanyi sosai. Misali, in lokacin sanyi ne a Arewacin Najeriya, ka ga wanka da safe in ba ya zama dole ba, zan je makaranta ko wani aikace-aikace ba zan yi ba. Amma yanzu wuraren kudu ko kuma yamma inda ba a yi sanyi sosai da safe ba zan iya wanka. Amma kamar misali yau da akwai rana sosai haka amma da safe da ɗan sanyi, ban yi wanka da safe ba. Sai yanzu ne zan zo na yi wanka in sha Allah. Saboda haka ban da wani ƙwararren lissafaffen lokacin da nake yi ba. Shine lokacin da ka zo kawai in na ga ina bukata ko kamata shine.

Ina yanke shawara idan na gama zaɓin, na gama lissafa abubuwan da ya kamata in yi, na gama tunanin waɗanda suke haɗe da shawarar da nake so na ɗauka. Yanene shawaran nan da nake son in yanka zai shafa rayuwarsu da kuma al'amurorinsu? To idan na gama lissafawa abubuwan da ya kamata, da na gama binciken iya tsananin da za su samu a bisa shawarar nan da nake so na ɗauka. Idan na gama yanke, idan na gama lissafin komai da komai na tattara, na haɗa, na kalla, na duba, na duba, na yi tunani akai, na yi nazari daga nan sai na yanke shawarar da ya kamata in yanke.

Gaskiya na fi son kayan ɗaki na ɓangaren falo, ma'ana kujerun two ride dinnan da ake jera ana ce masu cushion. Saboda kujerun nan suna mun aikin zama da gaida baƙi da kuma hutu. Da har ma bacci wani zubi ma wani lokacin don ɗaki yayi zafi ko kuma misali ba ka son ka tsaya a cikin ɗaki ba kana neman wani wurin da ka ɗan farka tipa tudu kuma kafi ɗan sululu haka dai. Sai ka hau saman kujerun nan kayi bacci. Sannan kuma ina son kayan ɗakin labelai saboda suna sa wuri yana yin kyau sabida hakan. Da labelai, da cushion sai kuma tukwane sabida cika ciki da kayan kicin.

Gaskiya a da ina kallon su amma yanzu na daina kallon su saboda bani da lokaci sosai. Ba kasan nama bayanin yanayin aikina yawanci da yamma nake fita in je wajen aiki sai in dawo. Kaman yanzu ina hanyan dawowa daga aiki. Saboda haka a irin lokacin nan yanzu inda nike zauna in kalle su babu su ba. Sobada hakan yanzu gida zanje kuma na gaji ina jin yunwa zanje in yi wanka, zanyi ɗan kallon ƙwallo akwai ƙwallo yau. Saboda haka ba ko wane lokaci ne nake kallo kwanannan ba. Amma wurin da nake zama idan na zauna akwai waɗanda nake gani kusan kullum suna fito wa wurin guda uku, guda biyar haka. So in na zauna na dan juma ina yawan kallon su.

Ina son in canza yanayin da ake buƙatan wutar NEPA, wato wani lokaci kamun ayi aiki idan babu kuɗin mai, babu sali aiki zai yi haƙura. A lokacin nan dai in ba za ka iya tada janareto ba to akwai sola. Amma ina son da ace solan za ta ɗauki kayan aiki duka da kuma TV da kayan jin daɗi da kayan shan iska da abuta da abubuwan mutane. Amma ba duka ne take iya ɗaukawa ba, saboda hakan ana buƙatan wutar NEPA kaman a yi wasu abubuwa. Kuma a ganina bai kamata bayan da duniya take ƙara ci gaba kuma ace wasu suna dogara kan abubuwa kaman NEPA wanda basa da tabbaci a Najeriya.

A ina ba kullum nike saka bel ba, sabida yawancin kayayyaki na masu ƙugun roba ne, suna yawan kama ni da kansu ba tare da na bel ba. Wanduna na da suke da gidan bel ma basu wuce su uku ba ga baki ɗaya. Kuma yawancin lokacin da nake saka su, sai idan misali zanje aji ko kuma in zanje wani official wurin da ya kamata ace ba wandunan roba ba kuma ba manyan kayan za a sa ba sai na saka su. Kuma idan na saka su, inma ban yi datti da su sosai ba. Dawo wa nake in ajiye ta, sai wani watan har ta zaga cewa zan ƙara zuwa wani wurin official bari haka sai in ƙara saka su.

Wannan tambayan bai shafe ni ba sabida yanayin da ake biya na babu rana sai misali rana ɗaya, rana karɓan albashi. Kusan kullum ina iya karɓan albashi sabida ayyukana zuwa zuwa ne take yi. Ko da na ke zuwa da yamma, ko da na ke da dare, ko da na ke da safe a gida. Sabida haka babu tabbacin lokacin da za a je ko kuma da zan samu kuɗi ta shigo akawun bankina ba. Zuwa zuwa ne. To domin haka nan shine to bazan iya gaya ma yadda nake ji a rana sau ɗaya ba idan an biya albashi. Sai dai na san ina samun kuɗi wani lokaci ina ji kaman in ci suya. Ko in ci nama ko in ci wani abun da dai ban saba ci ba don godewa Allah cewa lallai wannan kuɗin mun gani kuma mun gode sosai Allah. Ka maido mana wasu wanda suka fi waɗannan.

Na fi son wasa na kan gado, wato kan ainihin wasa ace mutum yayi aure kuma yana tare da matanshi cikin sirri, cikin kwanciyar hankali ba tare da ana zinibi ba kuma. Irin wasan nan shi ne zakafi sauwakawa mutum hankali da kuma ja hankalin mutum zuwa ibada, wato kan ainihi na haifa yara.

Ina amfani da shea bota ne sabida, sabida babu irin ƙarin abubuwa da yawa a ciki ba kuma ƙamshin ma'iya kamar na bishiyan asalin a wannan inda ake yin shi. Sai kuma abin da ya sa ba na shafa vaseline ba yana sa mutum baƙi. Wasu nan kuma su kuma suna sa mutum ya fari. Amma to ni ta shea bota ina dogara ga ita. Na daɗe da nake shafa, cikin shekaru da dama. Wannan tun dubu biyu da ashirin da biyu yana danga shafa shea bota har zuwa yau.

Sabida yanayin tsare tsaren aikin da babu lokacin da ba za ka iya yin aiki ba. Sabida haka wani lokacin ma in ba ka jin wani abu ka na iya barin ta ka kara dawowa wani lokacin ka zo ka ƙarasa ta. Inda dai a yadda a ɓangaren aikina babu wani tsarin da ya ce wani abun dole sai anyi shi. Musamman aikin da nake zuwa ƙarfe huɗu zuwa takwas na dare. Dan na je in akwai abin da ya kamata in yi sai in yi kuma ba zan yi ba sai anjima sai in bari sai anjima. Kuma ba zan yi ba sai na dawo. Ko da ɗan samu caji a wurin ma hakan ma ya kan faruwa.

Ina shirin zuwa makaranta karɓan, eh, littafin result dina a jami'ar Ahmadu Bello University Zaria. Saboda da wannan result ɗin ne zan zo in samu in dinga neman aiki da su. Saboda haka ba a bamu ba tun da muka gama last year, wannan shekarar da ta wuce a watan Tara da muka gama. To sai yanzun nan cikin wannan watan na ɗaya za mu zo mu je mu karɓa certificate din mu fara haɗa hannu neman aiki. Sai mu je NYSC ma.

Ina yin ciniki a kasuwa. Yin ciniki a kasuwa ya zama wajibi saboda yanzu yadda ƙasar take, kowa cikin neman sauƙi ake. Saboda haka ciniki a kasuwa ai ba a dainawa, sai dai a ɗan rage ko kuma dai ace ba kullum za a riƙa yi ba. Amma ciniki ko ba a kasuwa ba ko hawan mashin ne ko sayayya za ka yi ko kunu da ƙosai za ka saya da dare ne ko taliya za ka saya a wurin mai shago kusa da gidanka ko mene ne za a sayar, ana neman sauƙi cikin kuɗin. Ana cikin neman sauƙi saboda abubuwa sun yi tsada da.

Rubutuna na da sauri sosai, sosai-sosai ba ma kaɗan ba. Ina buga rubutu da sauri saboda tun ina tunawa daidai tun a primary da junior secondary na ke rubutu a biyani kuɗi wa mutane. Kuma ina iya canza siffofin rubutun da na ke in na rubutawa mutum biyar ba za ka taɓa sanin cewa ni ne na rubuta duka biyar ɗin ba. Saboda haka, eh ina cika rubutu da suna buga rubutu da sauri sosai ko a kwamfuta ne ko a biro ne ko kuma a waya ne rubutuna yana da sauri sosai.

Gidanmu na da ƙasan laka, amma ba gidanmu kaɗai ba unguwar mu gaba ɗaya, wurin gaba ɗaya fadama ce. Saboda haka laka ne kusan kota ina. Yanzu da ake busasshen lokacin noma, amma in a misali a ce, da ba lakan nan ba ne ba, kaman akwai wasu dai ɗan ɓangaren wurare ɗaɗɗaya, ɗeɗeku da ba, lakan ba ne amma damunan na zuwa ko'ina caɓa caɓa yake yi, wucewa zuwa aiki ma yana zama matsala indai aka yi ruwa a misali a rana ɗaya ko'ina sai ya caɓe, fita ya zama matsala, mashin bata shiga unguwar inba, sai mun dinga wahala, sai mun ta ka mun fita daga caɓen daga dattin, mu ƙara wanke ƙafa mu wanke hannun mu ƙara shiga sabida ƙasan lakan, yadda ya ke tara ruwa,

Ina son, na fi son kallon animation wato ko ainihin wanda ake yi a ƙasar Japanese. Waccan nafi so anime ake ce mata. Wa inda da ba asalin mutane ba amma kamar robobi ne amma kuma 2D ne ba 3D ba ne. Saboda haka lokacin da na fara kallonsa tun a dubu biyu da ashirin da uku ne. Akwai wani abokina da ya taɓa ce min wai in zo in fara kallon ire-iren fina-finan nan. Na ce masa "A'a wannan abubuwan, abubuwan yara ne. Me zan zo in kalla a nan? Me abun kallo a nan?" Ga shi wannan yanzu da girmana da gemuna aka gan ni ina irin wannan kalla-kallon. Ai za'a ce abu ya faru da ni ko kuma ban da hankali ba. Saboda haka tun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu yake so ya sa ni in dinga kallo amma na ƙi biye masa. Na ci gaba da kallon amurkan fina-finai. Amma akwai wata wanda ya zo ya ba ni ranar nan, ya zo ya kai ni wani wuri ya nuna min yadda aka yi wata faɗa a tsakanin wanda ke so ya sheƙe mutane da yawa da wanda yake so shima ya sheƙe da yawa. Amma ɗaya jikinsa na so ya sheƙe don zato mai kyau ɗaya kuma kawai don wulakanci ne da mugunta. Sai sukai yi faɗa, aka yi faɗa, aka yi raga-raga. Tun lokacin na fara cewa kai, kamar fim ɗin nan akwai lissafi a ciki bara kalle shi. To sai na zo na kalli wannan anime ɗin. Ita ce ake ce ma Shingeki no Kyojin, Attack on Titans. Anime ɗin nan da na zo na kalle ta, ya zo ya zama abun ce, abun da ba zan iya denawa ba. Tun daga lokacin nan da na kalla wancan to har yau fina-finan da na kalla asali na mutane wanda zahiri ba su kai ko kwatan anime ɗin da na kalla ba saboda kamar su kaɗai nake kallo. Kuma yawancin su season, season ne. Wato akwai wani ma wanda ake ce mai Naruto yayi suna sosai. Wannan na kalla episode kusan ɗari biyu shi kaɗai. To duka fina-finan da na kalla daga lokacin zuwa yanzu ai ko ɗari ba su kai ba. Saboda haka yanzu yawancin kalla-kalle na wallahi anime ne. Ko saboda akwai wanda na ma fara shekaran jiya. Yanzu ina kan episode na huɗu ne. Kuma rabon da in kalla wata fim ma cikin watan January ɗin nan, bazan ma iya tunawa ma ko na ma kalla. Saboda haka ka ga anime ɗin ne yawanci nake kallo nafi so. Kuma ina son comedy kuma fina-finan baƙaƙen 'yan Amurka masu irin turancin da bai kama da na Turai sosai ba. Irin wannan style ɗin su da yadda suke yin ana ce mai Black American English. To irin su shima ina son kallo.

Ai bana tunanin akwai wanda ya fi son hawan matakala akan lift. Saboda lift Alhaji sauki ne, tana zuwa kawai za kaɗan shiga, ka tsaya, ka jira in ta fara tafiya ta tashi da kai, in sauka ne ta sauka da kai. Ba matsalar ka da take take da haure haure. Ai Alhaji na fi son hawan lift akan matakala. Duk da dai har yau ban taɓa shiga wani ba amma yadda nake ganin ana shiga a tsaya ta je sama ta sauko ƙasa, gaskiya ina marmarin nima in shiga. Saboda haka matakalan ina dai hawa saboda ban da yadda zan yi ba ne. Ko ba haka ba lift din ne dai a zuciyana yanzu da zan fi so in hau.

Teburori dai zaka ce, akwai teburori a wurin aiki. Ban san iyakan sa ba kuma ban san wana aiki kake buƙata kake so ba. Amma dai barin in baka na aikin da nake zuwa ƙarfe huɗun nan zuwa biyar. Akwai teburori ɗaya, biyu, uku, kamar uku ko huɗu. Sune, to kuma suna nan na ittace na, saman yana nan smooth. Akwai kwamfuta bisa ɗaya, akwai printer bisa ɗaya, akwai ultrasound scan a kan ɗaya, akwai ECG machine a kan ɗaya. Dukkan su dai ƙaraf, itatuwa na ba ƙarafuna bane.

Rubutuna tana da matuƙar kyau sosai. Ai na gaya maka ina iya rubutu da sauri, na iya hada rubutu kala kala har guda biyar. To wannan ya kamata ya nuna maka cewa ina iya in maida rubutun tayi kyau ko kar tayi kyau. Saboda cikin guda biyar dinnan da zanyi, in nace zanyi kwafa rubutu, in haɗa rubutu kala biyar. Dole akwai wanda zai yi kyau akwai wanda ba zai yi kyau ba. Amma idan na ga dama duka suna iya yin kyau. Amma dai misali, ɗaya zai fi sauran kyau, ɗaya kuma zai fi sauran mummuna. To in zan iya aikata hakan nan, to shine ya kamata ku kara nazari, kuyi tunani ko zan iya cikawa ko rubutuna yana da kyau ko bai da kyau ba.

Eh, ƙungiyar ƙungiyoyin da suke sa ido a kan aikin mu gaskiya ba su da yawa ba. Babu ma wanda ni na taɓa gani wai shi dan ƙungiya ne kuma abu zai haɗa mu. Da dai shi ma in ya zo bai da lafiya ba ya zo harkar a ɗuba mai, a gwada mai, a mai hoto. To shi ne za a ɗan ringa surutu tare ana ɗan cin lokaci. Amma ban san haka dai gaskiya babu wata ƙungiyar da take da muke aiki tare da su ba.

Ban cika son karanta littattafai ba sabida yawancin wani lokutan nafi son ina kallon abin da nake karanta ko kuma ina ganin Bidiyoyi akan abin da nake karanta. Kuma littattafai mafi yawanci yanzu ba da hotuna ake yin su ba sabida haka ko za karanta sai ka ringa tunanin abubuwa a kanka. Ba wai za kana ganin su bane. Zai iya dan sauwaka yadda za ka iya bayyana su a kan ka ko kuma in kana karanta shi kana son ka gane shi sosai. Da akwai hotuna da kuma maybe bidiyoyi haka ya fi sauƙin ganewa. Amma idan littattafan waya ne waɗanda akwai hotuna da bidiyoyi, na fi gane irin wayan nan.

Eh ina son zama kusa da taga saboda ina da jiki kuma ba na son zafi ba. Musamman lokacin zafi yanzu, musamman lokacin zafi yanzu kuma ina zufa sosai. Saboda haka na fi son zama kusa da taga saboda iska ta riƙa shiga jikina. Zufa ta ta rage. Ko yanzu zufa nake yi sai na yi wanka yanzu kafin na zo na in yi bacci. Idan ba haka ba, ba zai yiwu ba baccin ba. Zan zo da wuri kuma zafi za ta taku rani.

Ina yawan yanke farce sau ɗaya a sati, amma wani lokacin idan ta'a'i da yawa yana kasa cizo biyu a sati abba bai cika faruwa a haka magaskiya. Yawan ci ne lokutan da nake wanke farce sau ɗaya ne a sati Juma'a Juma'a kuma saboda lokacin ne aka tafi massalaci riƙa yankewa. Amma misali kamar jiya na gana yanke kuma jiya ba Juma'a ba saboda lokacin Juma'an nan manta nayi ban yanke ba. Saboda haka sai jiya na zo na yanke farce. Kaga jiya litinin to zuwa misali Asabar ko Lahadi ta riga tsayi kuma Juma'an na da nisa haka sai in ƙara yankewa sai ya zama sau biyu a sati yana. Amma daga Juma'a mai zuwa, zuwa Alhamis, Juma'a ta'a'i tsayi in yanke to illan sai wata Juma'a kuma kamar na yanke.

Eh ina musabaha da mutane kala-kala. Ko a addinance ma idan kaiwa mutum sallama sai ku yi musabaha, ku haɗa hannu a sada zamanci sada mutunci. Sai dai da mata bai kamata a ce muna haɗa hannu da mata ba amma Shaiɗan na iya sa wa mutum wani lokaci yana abun da bai kamata ba, yai zunubi, ya taɓa jikin mata, ya musabaha da mata. Allah ya kare mu daga illan kanmu. Allah ya kuma saka mana da alkhairi. Allah kuma ya nisan tamu daga ayyukan Shaiɗan, ya bamu ƙarfin korar Shaiɗan.

Eh, ina iya rera wa amma ba nawa wannan ni zan haɗu daga babu komai zuwa waƙa ba. Na wani idan na ji sau ɗaya, sau biyu, sau uku misali har sau biyar to zan iya maimaita waƙan da kaina ko kuma ina bin shi. Amma dai ana so na rera da kyau, akaban kwana ɗaya da waƙa ko kuma ace misali awa ɗaya ma ta isa. Zan gano waƙan duka kuma zan iya rera wa ba tare da ana ganina ba. Ni kaɗai zan iya haɗo shi yadda take kuma in canza wasu abubuwa idan ina so acikin waƙa.

Ina ajiye kuɗi a banki na idan ina buƙata zan yi wani abu. Idan ina buƙata zan yi wani abu sai in je in cire kuɗin in kawo in ajiye a gida. Idan na gama buƙatan da na yake so sai in maida sauran a cikin wani lungu ina amfana da shi a hankali a hankali. Amma dai daidai daidai ina saka su a cikin banki ne kawai in ga amfani da su hakan nan. Sabida haka ban cika yawo da kuɗi a hannu ba yawanci yana cikin banki ko kuma a waƙafinn crypto nake sakata.